Eh muna kare kanmu daga, muna kare kanmu daga sauro ta hanyar amfani da maganin sauro. Maganin sauro wanda muka fi anhwani da shi shine maskito. Kalan wanda ake kunnawa, kalan wanda ake kunna, ake kunnawa da ashana. Shi muke kunnawa in zamu kwanta bacci, kowa zai siyo guda ɗai ɗaya. To amma sakamakon da maganin sauron na kunna wa akwai wanda bai da inganci. Akwai wani wanda ake yi wanda yake ɓabɓalewa kuma tangaram haka za ka ganshi. To amma yanzu yana da kuma roba haka yake. Kahin ya kare yana zama. Hanya ta biyu kuma wadda muke amfani da ita wajen magance kanmu daga sauro ita ce gidan sauro wanda ake ce mana net. Shi ma muna sa shi in zamu kwanta bacci a ɗaɗaura hannuwa guda huɗu, he mutum ya shiga. In zai sa katihwa ya sanya in kuma bai sa katihwa ba gado ne ya hau sama in kuma tawar matse ya shinhida. To anan hanyoyi guda biyu su ne hanyoyin da muke bi kuma ance muka bi wajen magance kanmu daga sauro. Amma wadda muka, wadda ni nahi anhwani da ita ita ce maganin sauro. Du rana he mutum ya siyo maganin sauro saboda in ya ƙare ba wai sauron ba wai mutuwa yake ba. A'a, ba mutuwa yake ba, barin gurin yake. To duk lokacin da zaka kwanta bacci kana buƙatar maganin sauro wanda zaka kunna a kwanta bacci, lami lahiya lau. Amma da zarar an tsi, da zarar an tsi, wata rana ta zagayo wadda za ka kwanta bacci ba ka kunna shi ba, wa iyazu billahi. Eh ka gamu da cizon sauro, sauro zaita cizan ka. Hakon dama in kana da gidan sauron na net wanda nake baya labari can baya, kana iya ɗaura shi ba yi kaya amfani da sauro, maganin sauro ba. Amma ko shi gidan ko shi net ɗin wata sa'i sauro yana shiga. Ka rasa ma ta inda yake shiga. Shiga yake sosai ta hanya, hanya huda gidan sauron ko kuma ta ƙalƙashi in ya samu wata hanya ko nas ɗin ya ɗage, he ya biyu ta nan. To anan hanyoyin guda biyu su ne hanya mafi kyau wanda muka, muke amfani da su wurin kare kanmu daga sauro. Yasa zakaga waɗansu suna fama da cutar malaria sakamakon waɗansu ƙasashen na waje su san ma komi ne sauro ba. Amma mu nan wurin ko da yaushe muna cikin ya'i da cizon, cutar cizon sauro malaria. Dan waɗansu turawan ma in suka zo ba abin da yake ba su tsoro ko yake takura masu in suka zo kaman sauro. Ko yaya sauro ya cize su, zakaga sun kwanta rashin lahiya. Amma in anan Najeriya ne, in a Najeriya ne ko mutanen da suke Najeriya sun riƙa sun saba amma su basu saba ba, he kagan. Wannan cizon sauro ma yana neman halaka wani. Amma su mu 'yan Najeriya cizon sauro baya wa mu wani illa sosai. Bisa ga su. Sauron ma wanda zai saka ciwo sai dai kala wanda in ka daɗe, ka daɗe kana kwanciya cikin shi ko da yaushe yana cizon ka. To shine za ka zo ka kwanta rashin lahiya.